Wane launin jakar ku ta kuɗi? A hakika nan gaskiya kalar launin jakata ta kuɗi, a da ina amfani da baƙa amma daga baya sai na dawo ina amfani da ruwan toka. Don da cewa da kansu biyun ina amfani da su da baƙa da ruwan toka ɗin sai ina fi son baƙa saboda bata nuna datti da wuri amma kuma itan ruwan toka ta kasance tafi kyau a ido.

Kana iya tsalle igiya? Eh gaskiya ina iya tsallen igiya saboda a lokacin da ina yaro na kasance na iya wasan tsallake igiya kuma ko gudu ake zan iya tsallake igiya. Dan haka gaskiya na iya tsallaka igiya sosai sosai. Na iya wasan tsallaka igiya.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka da safe bayan na karya naci abinci. Idan zan tafi makaranta ko zan tafi kasuwa ko zan tafi wajen aiki. Misalin irin ƙarfe bakwai da rabi. Wani lokacin kuma ƙarfe bakwai, a lokacin nake yin wanka. Wani lokacin kuma ina yin wanka kamar wajen sallar azahar. Wajen ƙarfe biyu ko ƙarfe huɗu a ranar da ban je aiki ba. Ina yi kuma da daddare bayan dawowa aiki kafin in kwanta bacci ko kuma bayan na farka daga bacci. Duka waɗannan lokutan ina yin wanka.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane cikin adalci AAda dubayya. Nakan yi iya bakin ƙoƙari wajen ba wa kowa haƙƙinsa, ba na zaluntar wani. Nakan saurari koke-koke na waɗanda nake jagoranta. Ina duk iya bakin ƙoƙari wajen yi musu adalci don gudanar zaluntar su.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Kwarai da gaske ina matuƙar bin ƙa'idojin aiki, domin bana so in saba ƙa'idar da aka gindaya mun a aiki. Ba a aiki ba ako ina ma. Ina mai ƙoƙarin zama mai bin ƙa'ida, mai yin abin da ya dace. Bana wasa da haka.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a gaskiya ban fiye tara tsabar kuɗi ba. Duk da cewa na kan dai tara iya waɗanda zanyi buƙatu da su na ɗan wani lokaci shima idan ta kama. Amma mafi yawan lokuta ina aje kuɗi ne a banki ko kuma in siya abinda nake bukata dasu. Bana tara tsabar kuɗi.

Wane launi bangoninku suke? Eh, bangonmu suna ɗauke da launin ruwan madara, raunin ruwan ƙasa, waɗannan launinnuka su suke da su. Domin launukan suna matuƙar ƙayata mu, shi ya sa muka zaɓi bangoninmu su kasance da wannan launuka.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ƙwarai da gaske, ina cin tafarnuwa. Domun tafarnuwa, ta kasance kayan yaji da nike so. Ina jin daɗinta, domin tana magunguna da dama, musamman maganin sanyi, kuma ƙamshinta yana burge ni. Dan haka ina cin tafarnuwa. Ina cin ɗanyarta, ina sa ta a yaji ana kuma dafa ta a, abinci ko soya mai.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? A wurin aiki ina siyo abinci ne sai in zo in ci a inda nike. Domin bana zuwa gidan cin abinci cin abinci, sai dai in siyo abincin daga wajen da ake siyarwa in zo in ci.

Kana karanta jarida? A'a gaskiya bana karanta jarida. Ina dai karanta guntayen labarai wanda kamfanin jarida ke wallafawa a sashen yanar gizo gizo ko kuma dalolin sada zumunta na. Amma bana karanta jarida.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Kwarai da gaske ina siyan kayayyaki a yanar gizo. Dukkanin yanar gizo na waje da kuma na cikin gida ina siyayya. Na waje ina siyayya a kamfanoni irin su Ali Express, Ali Baba da sauran su. Haka a Najeriya na kan yi siyayya a Konga, Jumia, Jiji da sauran su.

Wace biki ka fi so? A matsayina na musulmi, na fi son bukukuwa guda biyu wanda addinin musulunci ya tanadar. Wato bikin ƙaramar sallah da kuma bikin babbar sallah. A wannan bukukuwa ina samu in yi ɗinki, mu ci abinci, mu yi ziyarce ziyarce na yan uwa da abokan arziki.

Kana jurewa barkono mai yaji? Kwarai da gaske ina matuƙar yin bakin ƙoƙari wajen jurewa barkono mai yaji, saboda ni ina sha'awar cin barkono a abinci da sauran kayan maƙulashe. Duk da cewar ina da ulcer, ina sha'awar barkono. Ina cin sa sosai.

Kana samun horo a wurin aiki? Tabbas kuwa, ina samun horo a wajan aiki, akai-akai. Duk lokacin da wani sabon abu ya zo, akan horar da mu. Ni kaina ko da ba a horar da ni ba, na kan je in koyi samun horo. Daga wasu ɓangarori wanda zai taimakawa aikina, in gudanar da shi cikin ƙwarewa.

Kana yin wuta da itace? Ƙwarai da gaske. Muna matuƙar amfani da itace, wajen makamashi. Muna amfani da itace, wajen dafa abinci da sauransu. Musamman yanzu lokacin sanyi, mu kan yi amfani da itace, mu hura wuta mu ji ɗumi.

Wane irin tufafi ka fi so? Gaskiya kalar tufafun da na fi so, na fi son kalar tufafi na riga da wando, doguwar riga da wando. Sannan kuma ina sha'awar yadika, sosai. Ina sha'awar shadda da sauransu. Hula ma, a bace wadda nake bala'in so a cikin kayan tufafi na.

Kana sa turare kullum? Eh kwarai da gaske. A kullum nakan sa turare idan nayi wanka ko kuma idan zan fita. Assali ma ina yawo da turare a jakata. Sai dai kawai idan na manta saboda wani abu ya sha mun kai, to wannan zan iya manta wa. Amma ina amfani da turare kwarai da gaske.

Kana iya amfani da kwamfiyuta? Sosai ma. Ai, ba abin da na fi amfani da shi bayan wayata, sai kwamfiyuta. Ina amfani da kwamfiyuta sosai. Ta hanyarta nake karatu, nake aiki. Da wuya rana ta zo ta wuce, ban yi amfani da kwamfiyuta ba. Ko da sau kaɗan ne. Wani lokacin ma ina wuni ina amfani da ita.

Kana yin addu'a kullum? Tabbas a matsayina na musulmi ina yin addu'a kullum kuma a kusan kowane lokaci. Inayin salloli waɗanda dukkanin cikin sallolin nan sai nayi addu'oi sosai. Sannan kuma duk abin da ya faru da ni idan zan yi atishawa, zan shiga banɗaki ko zan ci abinci sai nayi addu'a. Addu'a ta zama abokiya a gareni.

A wane wata aka haife ku? An haife ni ne a watan Yuni, wata na shida a cikin shekara. A duk lokacin da na ga wannan wata ya zagayo, na kan yi farin ciki domin watan da aka haife ni ta zagayo. Ina matuƙar son wannan wata.

Kana yin harsashi lokacin barci? A'a, gaskiya ba na yin harsashi lokacin barci. Duk da cewa ina barci ban san da halin da ake ciki ba, amma na sani inda ina yi da abokan kwanciyata sun sanar da ni. Don haka kuwa ba na yin harsashi lokacin barci.

Me kake saya daga kasuwa? Ina siyan abubuwa da dama daga kasuwa waɗanda suka shafi gudanar da rayuwata. Ina cin, ina siyan kayan abinci da sutura da sauransu. Ina siyan waya da sauran na'urorin amfanina duk daga kasuwa.

Wani irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da duka nau'in tsintsiyoyi musamman guda biyu da ake amfani da su anan. Ina amfani da tsintsiyar kwakwa domin sharar tsakar gida, da kuma waje. Sannan kuma ina amfani da tsintsiya mai laushi domin sharar cikin ɗaki.

Kana rera waƙa a lokacin wanka? A'a, gaskiya ni ba na rera waƙa lokacin wanka, saboda yin magana ma a banɗaki lokacin wanka ba abu bane mai kyau. Ballanta na ma waƙa. Don haka bana yin waƙa a lokacin wanka.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Kwarai da gaske ina sanya tunatarwa. A duk lokacin da nike san zan yi wani muhimmin aiki, nakan sa lokaci da kuma taken wannan aiki da zan yi. Da lokacin yayi, na'urar wayata takan tunatar da ni wannan abu domin in gudanar da shi a kan lokaci. Rashin yin hakan na iya sawa in manta. Ban yi wannan abun ba har ya wuce.

Kuna da WiFi a gida? A'a, ba mu da WiFi a gida. Ina amfani da wayar hannu ta a matsayin WiFi. Ko da zan yi amfani da kwamfuta ta, ko kuma zan yi amfani da wata waya ko kuma wata na’urar da take buƙatar network.

Yaya kake ajiye kuɗi? Lallai cewa ni ba ma'abocin ajiye kuɗi bane ba, amma ina amfani da asusun banki wajen ajiye kuɗi. Bana ajiye takardar kuɗi domin zan yi amfani da ita nan gaba. A'a, nakan ajiye su ne a banki. Asusun, asusun banki di na.

Kana iya busa tsaki? A tabbas kuwa ina iya yin tsaki. A duk lokacin da aka ɓata mun rai ko kuma a lokacin da na ga abun da raina bai gamsu ba, zuciyata ta sosu. Nakan yi tsaki domin in fitar da wannan damuwar da ke cikin zuciyata don gudan kar ta zamar min matsala.

Yaya sa hannu naku yake? Sa hannuna yana ƙunshe da sunaye kusan guda uku. Sunana, na mahaifina da kuma garina abun alfahari na. Su ne ni ke saboda sa hannuna da su.

Kuna da fanka a rufin daki? Eh kwarai da gaske muna da fanka a rufin daki. Muna amfani da wannan fanka wajen sanyaya daki musamman lokacin zafi. Haka nan kuma wannan fankar tana taimaka muna wajen maganin sauro domin sauro baya son iska ko sanyi.

Kana iya duba lambar QR? Nakan iya duba lambar QR, amma ba na iya fahimtar miya a cikinta, sai dai na yi amfani da manhaja ta musamman wacce take fassara wannan bayanin na lambar QR.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? A farko, da zarar na shiga ofis, nakan fara tabbatar da cewa mai shara, ta share ta goge ko'ina, sai in zo in duba, bayanan na aiki, in fara ganin da me zan fara. Meye yafu mahimmanci, miye aikina na yau.

Kana jin kukan zakara da safe? Tabbas kuwa ina jin kukan zakara da safe. Domin kuwa ina tashi ne tun kafin asuba. Tun da wurwuri nike tashi in yi alwalla, in je sallar asuba a cikin jam’i sai dai kuma ranar da na makara. Amma da wuya makara ta sa ban ji kukan zakara ba.

Yaya kake jin hayaniya? Ina jin hayaniya ta amfani da kunnuwana sannan kuma ina jin hayaniya ne ba don ina son jin ta ba saboda bana son jin hayaniya. Nakan so in zauna a wajen da yake shiru ba hayaniya domin na fi samun damar gudanar da ayyukana da kuma damar samun damar yin ingantaccen tunani.

Kana yin motsa jiki a kullum? Kwarai da gaske ina motsa jiki a kullum. Ko da ba a tabbata da zumar motsa jiki ba, ina yin aikace aikace waɗanda suke sa jikina ya motsa. Misali: hawan keke, tafiya a ƙasa, ɗaukar wani abu ko kuma zirga-zirga daga waje zuwa waje. Duk hakan yana taimaka wa jikina ya motsa. Wannan ma duk motsa jiki ne.

Yaushe kake cajin wayarka? Mafi yawan lokutan cin da nake, mafi yawan lokutan da nake caja wayata. Ina caja ta ne da daddare. A lokacin da zan kwanta bacci ko kuma cikin dare a lokacin da na farka daga bacci. A lokacin ne zan sa ta wajen abin caji, power bank Kasancewar ba mu da wutar lantarki ko kuma wutar sola. Lokacin nake sa ta ta caju.

Yaya kake shirya ayyukan? Ina shirya ayyuka ne, dubada yanayin muhimmancinsu da kuma lokutan da ya kamata in gudanar da su. Wani aikin anfi buƙatar shi da wurwuri, wani kuma sai nan gaba, wani kuma yafi wani muhimmanci. Nakan dubi wannan ne in shirya ayyuka da nake so in gabatar.

Kana kunna kendir a gida? A a gaskiya, bana kunna kendir a gida domin muna da wuta ta sola da muke amfani da ita domin haska gidajen mu. Da ita muke amfani ba tare da mun kunna kendir ba. Don haka bana kunna kendir a gida.

Ka fi son fanka ko AC? To in dai da zaɓi na ne, ai na fi son AC sai dai. Saboda rashin AC ɗin muke amfani da fanka. Mun fi amfani da fanka, domin tana buƙatar wuta kaɗan. AC kuwa yana buƙatar wuta sosai wadda ba mu da damar da za mu samar da wutar da ke amfani da AC, saboda muna amfani da sola ne ƙarama.

Ina lulluɓa da bargo ƙwarai da gaske. Ina lulluɓa da bargo a lokacin sanyi. Ina lulluɓa da bargo domin ya kare ni daga tsararrukan sanyi domin ya samar mun da dumi. Amma a lokacin zafi kuwa bana amfani da bargo. Ina amfani da bargo ne dai lokacin sanyi.

Kana musafaha da mutane? Ƙwarai da gaske. Ina musafaha da mutane sosai da sosai, sai dai kawai wani ɗan lokacin bana yi da mata. Da ma kwata-kwata ba ma musafaha da mata in dai waɗanda ba muharraman mu ba. Ko da muharraman mu a al'adarmu ba ma musafaha, mu kan gaishe da su da juna. Haka kuma manyan malamai mu ko iyayen mu mu kan durƙusa ne mu gaishe su ba muyi musafaha da su ba kamar yadda al'adar Hausa ta koyar.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Ƙwarai muryata tana da ƙarfi amma ba ƙarfin nan sosai ba. Mafi yawan lokaci muryata tafi lafiyinta a hankali. Domin idan ina magana a hankali, na fi tantance me nake faɗa. Na fi kasancewa cikin hayyacina dangane da wanda nake magana da shi. Ina magana da ƙarfi ne kawai idan ya kasance ina so in tsawatar da yara ko waɗanda ke daga nesa.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki musamman a ƙarshen mako. Domun ƙarshen mako, lokacin ne ba aiki. Dik da cewar ba ni ke wanke wa da kaina ba. A'a, mafi yawan lokaci de na fu tattara, kayan a wanke a goge a ƙarshen mako.

Kana shan madara? Tabbas kuwa ina shan madara lokuta da dama. Wani lokacin a shayi, wani lokacin a garin kwaki, wani lokacin a wasu abubuwa da dama. Ina shan madara. Ina amfani da madara sosai da sosai gaskiya mafi yawan lokuta. Lafiya kalau kun dawo?

Yaya kake koyan fasaha sabo? Ina koyan sabbin fasahohi ta hanyoyi da dama. Ina zuwa ina halartar kwasa-kwasai da laccoci, waɗansu ido da ido waɗansu kuma ta amfani da kafar yanar gizo-gizo. Domin koyan sabbin fasahohi, nakan bi biyi jaridu waɗanda suke koyar da sabbin fasahohi.

Sau nawa kake yanke farce? Ina yanke farce makonni biyu-biyu, wani lokutan makonni uku, wani lokutan kuma tsakanin kwana goma goma. Ya danganta da yanayin samun lokaci da kuma yanayin samun me yanke min farcen. Idan kuma na ga sun yi girma sosai, nakan yi amfani da kaina in yanke su.

Wayarka, tana daidaita haske da kanta, tabbas kwarai da gaske wayata tana daidaita haske da kanta. Idan ta ga duhu ta rage haske, idan kuwa ta ga haske ta ƙara haske. Kuma ina amfani da, abun da ke dedeta launun haske domun idona baya buƙatar haske me kaifi, se de haske mai duhu-duhu.

Yaya dangantakarku da maƙwabta? Dangantakar mu da maƙwabta ta kasance dangantaka mai kyau, alaƙa mai kyau. Muna zaman mu lafiya da maƙwabta. Muna gaishe da juna. Muna ganin mutuncin juna. Ba ma musgunawa juna. Ba ma cutar junan mu. Muna matuƙar sha'awar zama a tare.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Muna amfani da kayayyakin aiki na zamani a dukkanin ɓangarori na rayuwa. Da su muke amfani a gida, da su muke amfani a wajen aiki, da su muke amfani a kasuwa. Kai har abin hawan mu muna amfani da na zamani wanda ke ɗauke da fasaha fasahar zamani.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh tabbas ina son ɗaukar hotuna, duk da cewa ni ba ma'abocin ɗaukar hoto ba ne domin kyau ko ƙawa. Amma nakan ɗauki hoto don tarihi. Domin ɗaukar hoto yana tuna mun abubuwa da dama da suka gabata, musamman rayuwar waɗanda suke cikin hotunan, ko kuma yanayin da muka ɗauki hoton ko kuma wannan lokacin.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? A gaskiya bana iya cewa ga adadin kiran da nake karɓa a aiki. Duk da cewa wani lokacin nakan ɗauki kira wanda ba daga gi, ba daga ma'aikata ba, ma'ana daga gida. To amma ban fiye yi sosai ba. Nafiya damuwa da kiraye-kiraye waɗanda suka jiɓanci aikina. Kasancewar wannan lokacin na aiki ne, na kuma masu aikin.

Wane gidan abinci kake finso? Eh gaskiya na fi son gidan abincin da ya kasance suna dafa abinci na gargajiya da kuma dafa abinci na halal wanda ba haramu ba. Idan abincin da suke dafa abinci mai tsabta, mai lafiya.

Kana fin son kofi ko shayi? Gaskiya nafi son shayi, saboda shayi shi muka fi amfani da shi a nan. Ba mu fiye samun kofi ba. Shayin nan dai shi muka fi samu kuma shi muka fi amfani da shi. Yana zuwa nau'ika kala da kala, nau'i na gargajiya ko kuwa nau'i na zamani. Shayin goruba ko kuwa shayin ganyen shayi, gasu nan dai kala da kala. Ni dai nafi son shayi fiye da kofi.

Yaya unguwarku take? A gaskiya unguwar mu ta kasance cikin yanayi mai daɗi. Unguwar mu, unguwa ce ta matsakai ta ƙarfi. Ba za'a ce ta talakawa ba, kuma ba za'a ce ta matata masu kuɗi ba ɗari bisa ɗari. Amma dai akwai abubuwan ban sha'awa da burgewa sosai. Musamman yanayin yadda muke zama da mutane lafiya, suna mai da hankali bangaren ilimi, da zamantakewa, da sana'a, da halayya nagari.

Yaushe kake farkawa kullum? Lokacin da nake farkawa, yana da alaƙa da lokacin da nake kwantawa. Idan na kwanta da wuri, nakan farka da wuri. Idan ban kwanta da wuri ba kuwa bani farkawa da wuri. Mafiya lokutan dai da na fi farkawa, sune irin wajen karfe biyu, zuwa karfe biyu da rabi na dare, a lokacin nake farkawa farko, sai kuma farkawa ƙarshe wacce ta shafi lokacin sallah. Wadda tana kaiwa ƙarfe huɗu da rabi, ko biyar saura.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Ina gudanar da abubuwa da dama ba don komai ba sai don samun nishaɗi. Karatu, binciken ilimi da sauransu, da ina amfani da su domin nishaɗi. Wani lokacin nakan saurari waƙa ko in ci karatun Alkur'ani. Dukansu suna taimaka min wajen samun nishaɗi a rayuwa.

Kana tafiya da sauri? Eh, tabbas kwarai da gaske ina tafiya da sauri. Domin ban fiye tafiya a hankali ba. Tafiya da sauri na taimaka mun wajen zuwa inda nake so akan lokaci. Sannan kuma tana taimaka mun wajen samun kuzari da kuma lafiyar jiki. Domin tafiya da sauri kan zame mun ne kamar motsa jiki wanda yake inganta lafiya da kuma rage kitse.

Wa yake ƙarfafa maka baya? Gaskiya masu ƙarfafa mun baya suna da yawan gaske. Mahaifiyata, mahaifina, 'yan uwana, abokan zama na, da kowa da kowa. Dukkanin yawanci wanda muke hulɗa asifi muke tare da shi yakan ƙarfafa min gwiwa akan duk abin da zan yi.

Kana da sa hannu a saƙonni? Tabbas kuwa ina da sa hannu a saƙonni sosai. Duk saƙon da zan aika nakan yi ƙoƙari in sa hannu musamman na rubutu. Wanda ma ba na rubutu ba ina da sa hannu na musamman wanda nake amfani da shi wajen aiki da saƙo na takarda wanda ba na rubutu, wanda ba a hannu ba, ba rubutu a hannu ba, ma'ana na jigital.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? App na farko da nake amfani da shi don saƙonni shine WhatsApp. Daga nan kuma, na kan yi amfani da Facebook, Facebook Lite ko kuma Messenger domin tura saƙo. Saƙon kar ta kwana kuwa, ina yin amfani da saƙo na SMS, na Google ko kuma wanda waya ta zo da shi.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, kwarai da gaske. Dukkanin manufar da ya kasance nake son ya ɗawa, nakan ba da tallar tane kuma da zarar an tallata, ina samun nasara don gani da abin da nake so a sanar. Ina samun nasara sosai da sosai.

Kana sanya tabarau? Ƙwarai da gaske ina sanya tabarau. A duk rana, mafi yawan lokuta ina sanye da tabarau. Ina cire tabarau ne kawai idan ya kasance inda nike yana da duhu sannan kuma bazan yi amfani da kwamfuta ba. Amma indai zarar da zarar zan yi amfani da kwamfuta ko kuma wajene mai haske na rana ko wani abu makamancin haka ina amfani da tabarau.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ta hanyoyi da dama. Wani na kan taimaka mishi da kuɗi, wani da abinci, wani da ruwa, wani kuma da shawara. Wani kau nakan taimaka masa in ba shi ilimi kyauta. Hanyoyi da dama na kan taimakawa mutane. Wasu na jindaɗi, suna farin ciki da alfahari da haka.

Kana fin son tufafin auduga ko siliki? A gaskiya kowanne ina so amma mafi yawanci nakan so tufafi wanda aka sirka shi da auduga da siliki. Domin in ya kasance an sirka shi da auduga da siliki zai samu abubuwa da dama. Siliki zai sa ya yi kwari, auduga kuwa za ta sa yai laushi.

Kana iya gabatar da huru-- da rahoto kwarai da gaske. Ina iya gabatar da rahoto, rahoto wanda ya shafi na bincike, ma'ana binciken ilimi ko kuwa rahoto wanda ya shafi wani abu da ake son sanar da mutane na labari ko wani abu mai kama da haka. Dukansu ina iya wa. Kafin dai in yi, nakan bibbiya in nazarta in ga yadda ya kamata in gabatar da shi.

Kana iya hawan keke? Kwarai ma da gaske ina hawan keke sosai, sosai da sosai. Dan a yau ko sai da na yi tafiya ta kai kilomita fiye da ashirin da keke. Ina hawan keke sosai da sosai. Ina jin daɗin hawansa ƙwarai da gaske.

Kana son buɗe taga a ɗaki sosai ma? Ina son buɗe taga a ɗaki musamman lokacin zafi. Lokacin zafi nakan buɗe taga domin in sha iska. Lokacin sanyi kuwa ban fiye buɗe taga ba don gudun kar sanyi ya shigo.

Ina kake tofa miyau? Ina tofar da miyau a waje waje mai turɓaya ko kuwa a banɗaki inda zan watsar da ruwa. Idan na tofar da shi a banɗaki nakan watsa ruwa in wanke haka idan kuma a turɓaya ne ma ana cikin ƙasa. Nakan yi amfani da ƙasa in rufe saboda ba na so ya gani. Kawanni ya gani, ransai ba ci ko ya ji ƙyama saboda ni kaina ba zan so wani ya watsar in gani ba.

Yaushe kake fara aiki a kullum? Nakan fara aikine idan a ofis ne, misalin ƙarfe takwas da rabi ko zuwa tara. Idan a kasuwa ne, wani lokacin har ƙarfe goma. Idan kuwa a gida ne, nakan fara aiki wani lokacin tun ƙarfe bakwai ko kuwa shida, bayan na dawo sallar asuba tun kafin in fita.

Wane irin waya kake amfani da shi? Wayar da nake amfani da ita Android ce wacce kamfanin Samsung ya ƙera. Sunanta Samsung A53. Ina jin daɗin amfani da wayar sosai da sosai. Tana da daɗi, tana da inganci da riƙon caji, ga kuma ingantaccen network.

Ka fi son shinkafa ko tuwo? Ina son shinkafa sosai, ina son tuwo sosai, amma na fi son shinkafa. Duk da cewa akwai nau’in tuwo da nake so, kamar tuwon semobita da kuma tuwon shinkafan. Amma na fi son shinkafa fiye da tuwon dawa ko kuwa tuwo masara.

Ina kake son ziyarta? Ina son ziyartar wurare da dama amma wuri na farko da nake so ziyarta shine in ziyarci Makka da Madina. In je in gudanar da aikin Hajji, in yi Umra. Sannan kuma ina son zuwa wurare da dama musamman na ‘yan uwa da abokan arziki domin yin zumunci.

Wanne irin ice cream ka fi so? Ice cream da na fi so shine, ice cream wanda ke ɗauke da nau'i na vanilla. Ina son wannan ice cream ɗin sosai. Ina sonsa. Ina ƙaunar wannan ice cream ɗin. Ina matuƙar son siyansa domin in sha.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Na samu manya manyan nasarori da dama a wajen aiki. Mafi shahara na nasara da na samu shine nasarar ƙera wani abu wanda yake taimakawa. Abinda na ƙera shi ne wani mutummutumi wanda yake taimakawa mutane masu lalurar ƙwaƙwalwa. Yakan sanar da su abubuwa da dama waɗanda za su taimaka masu sannan kuma su rage haɗarin cutuwa daga wannan ciwon da suke fama da shi.

Kana da katin kasuwanci? Kwarai dagaske ina da katin kasuwanci, katin da yake bayyana kasuwanci na, adireshin shago na da kuma kayayyakin da nake siyarwa. Ina amfani da katin wajen bawa sabbin abokan hurda ta ko kuma waɗanda bamu taɓa hurɗa dasu ba ko kuma waɗanda muka saba hurɗa dasu domin su gaya ma wasu ko su sanar da su wasu waɗanda basu san da kasuwancin mu ba.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Mukan gudanar da taro sau ɗaya ko sau biyu, ko kuma akasin haka. Ya danganta da yawan yanayin yadda ya kamata. Akwai lokacin da buƙata take kamawa a yi fiye da haka, ya danganta.

Kana iya jefa dutse nesa? Ah, tabbas ƙwarai kuwa ina iya jefa dutse nesa, yayi tafiya mai nisa ya kuma samu abun da nake so ya samu. Domin mun koyi jefe jefe lokacin muna yara. Mukan iya jefar tsuntsu ko mu jefi kanya ko wani ƴaƴan itace wanda muke so ya faɗo mu ɗauka mu sha.

Kana sanya belt kullum? Eh, ina sanya belt, idan ya kasance wandon da zan sa mai buƙatar belt ne. Idan kuwa ba mai buƙatar belt bane ba, mai buƙatar zariya ne, ko kuwa roba, ina sawa. Ba kowane lokaci nake sa wando, mai buƙatar belt ba. Idan ko kuna nufin belt na mota ne, gaskiya ban fiya hawan mota ba, ballantana insa belt.

Kana cin citta a abinci? Kwarai ma ina cin citta a abinci. Domin citta tana dayq cikin kayan ƙanshi, tana kuma maganin sanyi. Kamshinta yana da daɗi a abinci. Ina son ta, ina cin ta kuma a abinci sosai da sosai, ɗanyawa ko bushashshiya.

Kana jin tsoron kwari? A'a, ko kaɗan bana jin tsoron kwari, sai dai akwai nau'in ƙwarika da nake jin tsoro, saboda suna cutar da ni. Misali irin su kunama, cinnaka. Da dai sauransu. Har da wani ƙwaro da ake kira da gwano. Suna cutar da mutum, suna cutar da lafiyansa. Tabbas waɗannan ina tsoron su, ina tsoron su taɓa ni. Amma ba haka ke nuna cewa ina gaskatawa da su ba. Zan yi ƙoƙari wajen kashe su.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako, ita ce ranar Juma'a. Rana ce mai matuƙar amfani. Ranar da musulmai ke zuwa su gudanar da sallar Juma'a. A wannan rana ta kasance kamar ranar hajji ga mutanen da suka kasance ba su da kuɗin da za su je hajji. Rana ce da nake sonta, nake sha'awarta, nake ƙaunarta a mako.

Kana kallon inuwar ka? Eh ƙwarai mu kan iya kalli inuwa waɗansu lokuta amma ba koda yaushe ba. Musamman idan ya kasance muna so muyi sallah kuma babu agogo to a lokacin mu kan kalli inuwar mu domin ta nuna mana ko kuma ta alamtar da mu lokacin da ya kamata ace muyi sallah.

Wane irin mai kake amfani da shi? Ina amfani da kalar mai da dama, ya danganta da mezanyi, shin man girki ko kuwa man da nake shafawa. In dangane da man da nake shafawa ne, ina amfani da Vaseline. Vaseline Fari, shine nake amfani da shi nake shafawa.

Kujerunku suna da daɗi ƙwarai da gaske. Kujerunmu suna da daɗi. Domin an ƙirƙire su ne domin mu. Suna da daɗin zama domin sun dace da yanayinmu. Muna jin daɗin amfani da su sosai da sosai. Muna jin daɗin amfani da su.

Menene abin sha da kake fi so? Gaskiya abinshan da na fi so shine abinsha da ya kasance an sarrafa shi da ayaba. Ma'ana jus ke na, na ayaba. Shine na fi so domin yana dauke da sinadarin vitamin, waɗanda suke ƙara inganta lafiyar jiki.

Kana fatan samun cinyawa? Duk da cewa ban dai fahimci me kuke nufi sosai ba, amma ina tunanin kuna magana ina fatan samun cinyewa, ma'ana nasara kenan. Kwarai ina da fatan samun nasara akan dukkannin al'amuran na na yau da gobe, wanda ya shafi jarrabawa, kasuwa, neman kuɗi da dukkannin sauransu.

Menene kayan cici-cici daka fiso? To in ana magana kayan ciye-ciye ne da na faso, ina da sha'awa dangane da abin da ake cewa kwakumeti ce. Abin yana burge ni domin an yi shi ne daga kwakwa, farar kwakwa.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wasan da nafiyi shine wasan tsere, wasan gudu da kuma wasa na harbi. Ina son waɗannan wasannin, sai kuma wasa na linƙaya. Shima ina sonshi, ina yinshi kuma a waje.

Kana amfani da kunnen waya? Kwarai da gaske ina amfani da kunnen waya, wato earpiece ko kuma Bluetooth ina amfani da su, musamman a lokacin da nake aiki ko kuma nake gudanar da wani abu na musamman. Ina amfani da su sosai da sosai. Ina amfani da su, ina son su sosai.

Me kake ci a wurin aiki? Ina cin abinci a wajen aiki musamman idan lokacin cin abinci. Nakan ci shinkafa da miya ko in ci tuwon shinkafa ko tuwon semobita ko wani abu mai alaƙa da wannan.

Kana iya dafa abinci? Eh tabbas kwarai da gaske ina iya dafa abinci. Ina kuma dafa abinci sosai. Musamman idan ya kasance bana gida, ina wani waje ni kaɗai ko ina a makaranta. Nake dafa wa kaina abinci, abincin kuma da na dafa wa kaina shine nake ci.

Rubutunka yana da kyau, tabbas kuwa rubutuna yana da kyau. Ba wai yabon kai ba, rubutuna yana da kyau gaskiya. Yana da ƙayatuwa, na iya rubutu tuntuni. Na iya rubutu, rubutuna yana da kyau domin yana ba mutane da dama sha'awa. Da dama mutane suna sha'awar rubutuna, suna so in koya musu yadda nake rubutu don kyan sa.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh tabbas haka ne. Nakan raba ayyuka da wasu. Ya kasance ayyuka sun yi mun yawa to ina raba ayyuka da wasu. Nakan kabbawa wasu domin su rarrage mun ayyuka. Tabbas ina raba. Ba kowane lokaci bane nake zaunawa in ce kowane aiki ni kaɗai zanyi. A'a naka rarraba ga wasu. Su ma su samu su yi.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? A gaskiya da safe na fi kuzari, saboda safe lokacin ne na yi bacci bayan na tashi na yi bacci, na ci abinci kuma rana ba ta take ba. Lokacin ne nake da kuzari, mafi yawan lokuta da yamma lokacin ka yi aiki ka gaji ba labbai ba ne ace mutum yana da kuzari kamar, irin da safen nan. Gaskiya na fi kuzari da safe, ba da yamma ba.